Akwai ranar da na fita wurin aiki, na fara aiki tun misalin ƙarfe takwas. Ina wannan aikin har zuwa ƙarfe shida na yamma. Haƙiƙa na yi matuƙar gajiyar a rana, amma na faranta wa al'ummari saboda na yi musu ayyukansu irin yadda su ke so. Duk da ni na wahala a ranan, na yi gajiyar da na ɗau lokaci ban yi irin ta ba sakamakon yanayin aikin. Da na yi.

Eh, al'adun bikin aure a ƙasar Hausa musamman a Kano yankin mu akan yishi shagalkuwa kala kala. Akwai tun da kakan kamo na amarya wanda ake zo a sama tallale sannan a yi yini zuwa kuma ranar ɗaurin auren kanshi. Dukda saboda yanayin tattalin arziqi da ake a ciki a yanzu ba'a cika jan shi yayi tsayi ba. Akan yi da wannan yini ɗin da taron zaman aure ɗin da walima duk a rana ɗaya akeyi. A ɗaura aure a ranar, a danyi bikin yini da walima. In yanma tayi kuma atau amarya akai ta gidan mijinta.

A sana'o'i na hannu, akwai sana'o'i da dayawa wanda suke bada mamaki, wanda akwai hikima da baiwa a ciki. Amma sana'ar ɗinka hula, zanna, bukar, zaka ga yadda tsige tsige da allura mutum cikin ɗan ƙanƙanin lokaci yakan yi su, yakan ɗinka su wanda kuma yakan kai ƙasuwa ya siyar. Sannan akwai sana'o'in kamar kanakanci, wiring da sauransu wanda hikima ce ta mutum ɗan adam yakan zo yayi ya gyara. Za'a ƙera abu bature zai yi abun ba tare a gaban ka ba, ba tare da ka sani ba amma kazo harya samu matsala kuma kaga mutum ya gyara.

Ina amfani da kafofin watsa labarai kamar su BBC, irin su Dutch Welle, irin su RFI Hausa, irin su Naja News, irin su France ashirin da huɗu. Da dai sauransu. Wa'annan suna ɗaya daga cikin manyan kafofin watsa labarai wanda nake amfani da su.

Agaskiya na fi kuzari da safe zuwa rana. Domin yamma anyi aiki angaji lokacin kayi ri las da safe kuma an huta. Dun wannan gajiyar ta riga ta tafi. To a lokacin kana da ƙarfin ka, kana da kuzari sosai.

Gaskiya tafiyar ƙasa tana da mahimmanci saboda tana kare lafiyar jiki. Ko ya ka yi ta aƙalla ce ƙanayi tara kilomita ɗaya biyu zuwa uku, tana inganta lafiya da kuma ƙarfin jiki. Ba ko dah yaushe ace da inda zaka wasi dai kawo a una.

Shayi mai zafi da madara, labule da daboi, kuma dankali. Turawa yakan ba da ma'ana, yakan kuma ƙayatarwa, amma ni mafi yawancin lokaci ban cika shan shayi da madara saboda ni na fi son shi da shayi da Lipton ko kuma Top tea. Na fi samun kwanciwa da shi a hanta.

Ahh ina son biki, bikin sallah, bikin Maulidi wanda kowa yakan zauna a gida ayi murnan wannan bukukuwa kuma aje a sada zumunta aje akai ziyara a sadu da juna domin ayi zumunci.

Gaskiya mu a unguwarmu fasahar data fi yawan yawaita itace fasahar yin rini a baya kenan. A yanzu kuma fasahar yin aikin sola da haɗa lithium battery na sola. Wannan fasaha ita ce fasaha da ta fi yawa a yanzu.

Eh ina da power bank wanda nake amfani da shi a matsayin mataimaki wanda ko da babu wuta. Nakan iya amfani dashi domin na samu ah sauƙi wajen cajin waya na duk da ina da sollar to wani lokacin inda muna lokaci na damina in ba ayi rana ba ita ma takan yi rauni wajen bada wuta to sai nayi amfani da power bank domin cajin waya na.

To yara da suke wasa a waje akwai hatsarirrika wani lokacin wajan barin yara su dinga wasa da mutanen da ba'a san su ko su waye ba. Akai rashin sa'a wasu sun girme su wasu sun fi ƙarfinsu. To shiyasa wasan yaro yana da kyau ace su dinga yin wasan a gaban ka, kaga da su wa suke yin wasan sannan wani kuma irin wasan suke yi.

Ai shagon gyaran waya duk kasuwanninda ake saida wayoyi, sakan da sababbi dole zaka samu shagon gyaran waya wanda ake kai waya dukkan kalan matsalar da ta samu da kuma gyara ake yin shi a can, sai dai yawanci wajen baya rabo da cunkoson mutane. Yawanci ma kakan bada mu tafi mudawo kafin mudawo an gama.

Ai amana tana ɗaya daga cikin abun da yake riƙe ƙima da zumunci tsakanin al'umma. Domin ah duk wanda ka ba amana dukkan wani abu ko da ta zance ce, to yana da kyau a, a ce ya riƙe ma ita haka kuma alƙawari. Yana daga cikin alƙawari shi ya zamanto wanda yayi maka alheri ko kuma ya riƙe zumunci kaima ka riƙe na shi. To wayanan abubuwa sune kusan muhimman jigo wajen sa da zumunci. Duk wanda ya riƙe su to zaka ga tabbas yana riƙe da zumunci matuƙa da gas.

Eh, nakan aje makulli a wani killataccen waje da shima yake da tsaro. Koda a wajen aiki ne, dukkan wannan makulli in ina nema nasan inda nake zuwa, direct nasamu saboda bana ajiyewa ko'ina. Saboda haɗa makulli, ajiye makulli ko'ina akwai hatsari in aka haɗu da ɓata gari yakan iya samun daman da zai yi kwafi ko ya ɗauka yaje ya samu kwafin wannan, wanda kuma za'a iya samun matsala akan ko wajen wata muhimmiyar ajiya ko a abin hawa da sauransu.

Yadda nake tsarin kashe kuɗi, ina tabbata da da yaƙinin cewa dukkan kuɗin dana samu zan iya ajiye wani kaso daga cikin su kafin na shiga yin wani al'amari ko kuma. Wata hidima a cikin wannan kuɗin. Domin wanda za'a aje ɗin kamas sune wanda zan gani isan cewa nayi aiki ko kuma na samu kuɗi.

Ina magance koke-koke ta tsayawa tsab na yi sauraro ga mai ƙorafi ko mai koke game da kalakokin da ya kawo. Idan na ji tsab sai na bi, na ga menene matsalar da ka ina matsalar ta so wanda na kan yi ƙoƙari na gyara kuma na lallashe shi wannan mai koken ta yadda baza'a sake a samu wannan matsala ta koken da ya yi ba ko ya zo da shi.

Duk lokacin da na kamu da mura, nakan ƙaurace wa dukkan wani abu me sanyi na sha. Sannan kuma nakan sha magani ko kuma na sa a yi min wani ɗan farfesu mai yaji wanda shi ma in hancin ya toshe sosai yana buɗe. Han. A kafofin hanci domun shan iska. Wa'anna hanyoyi biyun ina amfani da su sosai.

Gaskiya ni a gado nake kwana domin na fi ganin haka a matsayin ƙara lafiyar jiki da kuma inganta bacci mai daɗi. Saboda idan hanniya na kwanciyar ƙasa, to ina mai tabbatar maka da cewa jikina sai ya kama ciwo da safe saboda ban saba da kwanciyar ƙasan ba kamar yadda sauran mutane wasu suka saba yi. Saboda haka ni na fi buƙata da son naga na kwanta a kan katifan ko da ba gado ba. Amma ni a yanzu a zahirin gaskiya nakan kwanta a kan katifa kuma gado. Alhamdulillah ina godiya da wannan ni'ima da Allah ya ba ni.

Ina son kiɗa na tafshi wanda ba mai hayaniya ba, kamar irin na music nema dai slow music haka nake wanan. Idan kuma na namune na Hausa ina son kiɗi irin na yabo, na bege kamar irin na ƙasidu, ta yabon annabi ko kuma yabon ma'aiki, ko ahali ko kuma ta waƙoƙi haka da ya shafi addini.

Abincin da na fi so a abincin gargajiya ina son dambu, yana ɗaya daga cikin manyan abinci ci kan da nake so, sannan ina son sakwara da miyan ganye, ita ma tana ɗaya daga cikin abincin da nake so, domin ina jin daɗacin su.

Lamba ta mai albarka lamba ce mai mahimmancin gaske wadda ba koda yaushe ko kuma ba kowacce mu'amala ce takan sa na bada ba, dan muna da ma'amala da kai ta mahimmancin abin da ya shafi kasuwa ko kuma makaranta ko wajen aiki nakan bayyanata. Kamar yadda dai suke a tsarin nambobin da basu zasu wuce daga ɗaya zuwa biy. Kamar kace ɗaya, biyu, uku, huɗu, biyar, shida, bakwai, takwas, tara, zero. To dole daga ɗayan cikin wa'annan lambobin ne da na karanta.

Gaskiya ne, kamar yadda masu motoci sukan kira fasinja yayin tafiya da irin, yarirrika da suke misali. In za ka fito titi, kana tsaye za ka ji suna cewa Haji, ina za ku je? Hajiya ina zaki je, mai gida ina zaka? Biti, bari mu lamba ɗan zabuwa wa gidan mutum ɗaya. Kankiya, mararrabar Musa Funtuwa. Haka za ku ji su na kira. Ma'ana, da inda za ka je, in ka ji wannan kiran, sai ka ce, ka za su kuma sai su tsaya su ɗauke ka.

Eh cin abinci wani lokacin a wajen lalura ne idan kana da iyali amma hakan takan kamawa wani lokacin. Idan kaje zaka sai abinci suna zuwa da girmamawa da ladabi. Chan dukkan me kake so ka gaya musu kalar abincin da zasu kawo ma suje su haɗo su kawo ma. In ka gama su ce kuɗinka kaza ne ka ɗauka ka biya domin ka tafi.

Eh gaskiya na taɓa yin ƙaura amma lokacin da ina ƙaramin yaro. Sakamakon duka da aka ce za a yi min na yi laifi. Babanmu yana nemana kuma na tabbata in ya kama ni zai dake ni, to sai na yi ƙaura daga gida zuwa maƙotanmu, sai da na yi kwana biyu ban zo gida ba to maƙocin namu ya zo ya ce baza a dake ni ba ya kamo hannuna muka dawo gida ya ba da haƙuri ya ce "da Allah kar'a dake ni". Sakamakon haka shi kuma mahaifina ya yi haƙuri ya fasa dukan nawa na dawo gida na cigaba da zama.

Tabbas a, akwai kasuwannin ma'aikatan hannu da na sani a garinmu kamar Kasuwar Ƙofar Ruwa, akwai kasuwar, ah, gidan bos, akwai Kasuwar Kwakwaci. Kasuwar Ƙofar Ruwa kasuwa ce da ta haɗa masu aikin hannu mabanbanta. Akwai masu aikin aluminum na haɗin ƙofa, akwai ɓangaren masu iron bender, ƴan rodi kenan, akwai ɓangaren kanukawa mota sannan haka zalika. Kuma akwai ɓangaren, ah, masu gyaran babura. Da a cikin kasuwar suke, sai dai sun kasu waje waje. In ka zo nan za ka ga kawai ƴan harkar gyaran mota ne, in ka yi gaba za ka ga wani waje kuma masu harkar kawai aluminum ne da slide. In ka yi gaba kuma za ka ga iron bender ne masu sarrafa ƙarfe da ƙofofi da sauran su. Haka in ka yi gaba kuma za ka ga su kuma wani gungun mutane ne wanda su kuma kawai aikin da suke harkar gyaran babura ne. Allah ya yi wa kasuwar albarka da matasa masu aiki kan hannu kala kala kuma abin, abin ƙayatarwa abin sha'awa. Haka kuma in ka je Kwakwaci shi kuma kasuwa ce ta masu aikin hannu da suka shafi manyan motoci tun daga kan, ah, tifa ta ɗiba ƙasa zuwa tirela ta ɗaukar kaya da kwantena. To haka su ma zalika ta kasu kasu kashi kashi. Akwai ɓangarorin masu aikin body, akwai ɓangarorin masu aikin, ah, sufurin na motar, akwai ɓangaren masu aikin inji. Suma haka abin ya kasu waje waje guri guri.

Eh to, idan babu wuta har tsawon mako guda. Babu daɗi akwai damuwa sai dai damuwar baza ta kasance ba irin can sosai ba saboda yanzu dama mutane sun fara. Fidda yaƙi ni da ita samun wutar dudda ana kawo ta amma in an kawo ba wani jumawa take ba sannan kuma mutane duk wani mai hali a yanzu za ka ga yana ƙoƙari ya samu ya ɗan haɗa yar solar ɗin sa ko yaya ne ko da ba mai tsada ba ko da wadda za ta bashi ɗan haske ne da charge. To kawai da irin kamar abubuwan da suke ɗauka kamar fridge da kayayyakin sha su ne zasu zamanto sun yi ƙaranci wanda kuma don zuwa mako guda za a iya maleji da yin amfani da marasa sanyi sosai.

Eh ana tabbatar da tsarin kayan gida akan yadda yaɗa ce ta tabbatar da aje komai yadda ya kamata da kuma mai da komai a yadda yake duk yayin da aka zo akai wani aiki. Idan ana bin wannan tsarin na mai da komai a yadda yake, to za a samu saurin samun nutsuwar da kuma ƙaurace wa rikicewar kayayyaki na gida. Amma idan za a ɗakko ai aiki da abu a bashi inda aka yaba tare da an mai da wa, to yau da gobe ta fi ƙarfin wasa, kankance me za a iya hargitsa da rikitar komai da ke gida.

Murhu ana amfani da shi wajen yin girki, amma kusan yanzu zamani ya canza amfani da murhun yayi ƙaranci. Sakamakon shi murhu in za a yi amfani da shi, inda za a yi girki da itace ne, wanda a yanzu an fi yin amfani da mangal wanda ake yin amfani da gawayi ko kuma kuka gas ko kuma irin mangal ɗin na zamani wanda ake amfani da gawayi kaɗan wajen yin amfani da shi.

Eh, yanzu yanayin ya canja kamar yadda kuka faɗa sababbin waƙoƙi yawanci sukan fita a irin website da suke sakin waƙoƙi irin su ahh audio mark da irin su ahh nasha'afa da sunan ɗayan. To tanan duk waƙar da kake so zaka ganta an saki, ko ranar da'a sake waƙar za ka je ka same ta, ba tare da wani wahala ba.

Tabbas, ni hayaniya takan damu na. Ban cika son zama a wuraren da ake hayaniya ba. Hayaniya domin ko yara ne nake zaune dasu suka cika surutu, na kan tashe su daga kusa dani saboda hayaniya takan dame ni. Musamman hayaniyar da bata da wani alfanu ko wata karuwar a gare ni.

Gaskiya kowane yanada nashi muhimmancin. Shi aikin ofis yanada tabbaci cewa in kana aiki duk wata, ƙarshen wata za ka anshi kuɗi koda bakada lafiya koda wani kuziri ya kama ka. Kuma aikin hannu ko kasuwanci dole sai ka fita zaka nema amma kana da ƴancin kaje ko kaƙi zuwa ko kuma ka canza wani fasalin yadda kasuwancin naka ke zuwa. Sannan janare wanda yafi muhimmanci zan iya cewa aikin hannu da kasuwanci domin shi idan ka fara har izuwa ƙarshen rayuwarka kana kai ba mai cema ka bari ko kuma ya canza maka wani. Kuma in Allah yasa kanada rabo a cikin zakayi arziki, arziki mai albarka. Abubuwa zasu yi, ƙayatar su buɗe a samu buɗi na alheri sosai a ciki. Sannan shi kuma aikin ofis yana da lokaci wanda idan lokaci yayi na ritaya kawai zaka ajiye aiki. A sannan ne zaka fara tunanin me zakayi a matsayin kasuwa wanda kuma lokaci za'a iya cewa ya ƙure maka. A wannan lokaci zakaga mutum ko da ya fara kasuwancin baya iya juriwa saboda bai taso da shi ba ko ya saba da shi.

Misali ace dubu biyu kuma yakan ƙare kusan kullum, saboda shine abinci. Abun da zaka ci shine kullum sai ka ci kullum zaka siya kullum zai ƙare kuma shi ƙaruwa kuɗin sa yake ba don kowa ba.

Shi dama a yi kuskure, ah darasi ne. Duk yayinda ka yi kuskure akan wani abu, to daga wannan lokacin ka riƙe wannan kuskuren kuma zaka yi ƙoƙarin ka ga ka kaucewa sake faruwar wannan kuskuren a gaba. Saboda shi kuskure yakan zama ilimi da darasi.

Ni gaskiya a-a-a caɓa da keke napep basu taka wata rawa gameda harkokina na yau da kullum amma na san suna taimakawa matuka da gaske a wajen harkokin sufuri domin sukan taimaka wajen ɗiban fasinjoji domin kai su kasuwanni da ɗebi yara domin kai su makarantu da sauran harkokin zirga-zirga na cikin al'umma.

Eh ai dole idan har zaka fita kasuwa ko wajen aiki dole kayi ta'ammali da abincin titi domin ba zaka ce lallai sai an kawo maka abincin da ka gidaba. Idan ka ce tu dole zaka danganta zama da yunwa wani lokaci saboda kafin a kama a samu wanda za a iya aiko ya kawo ma kai kuma yunwa ta riga ta gama kama ka ta gama cin ka. Dole sai dai kayi amfani da na titin ko kuma kafin lokacin cin abincin a kama idan har so ka ci ka ci abincin gida. Saboda haka abincin titi yana taimakawa matuƙan da gaske ga masu sana'o'in da harkan kasuwanci da masu aikin ofisoshi.

Abin da ya sa sunaye masu ma'ana suke da mahimmanci a wajen mu, duk sunan da ka sawa wa mutum ko ka sawa yaro ma'ana, to kana kallon me ainihin sunan da tasirin da sunan, da kuma irin gudunmawa da mai sunan da kuma ma'anar sunan. Wa'annan abubuwan ka ke kallo ka ke kuma ƙaddara wa'annan tasirin a kan wanda ah ya ke da wannan sunan.

Eh, akwai tafiyadda nake tuna wadda mahaifiyata ta yi damu wadda ba zan manta da ita ba. Munje zamuje ziyara gidan mata ya'uwatta. Muna kan hanya a lokacin rikici ya tashi. Na rigima, rashin zaman lafiya. Ashi ta ɗakko mu a kan hanya a lokacin ma'aikata suka zo suka dinga harba tiyas lokacin maƙaita kuka idanmu ya cika da yaji. Bazan manta wannan a lokacin ba. Lokacin muna ƙananu.

Tabbas na taso ina mai kiran mahaifiyata sunanta nake kamawa. Akwai yayata wataran tazo gidan mu tayi mun faɗa, tace wai bara kuɗinga, qayamata. Da ya kamata ba sa kuɗinga. Kira sunan qatsau tun daga lokacin na gane na koma che mata mama kuma duk wani wanda yake da girma a waje na ɗina gaya mai suna direct sai dai ƙannen mahaifiyata nakan sa masu kawu. Da kuma yayyinta in maza ne kawu in kuma mata ne in kira su da goggo. Kuma hakan yana da matuƙar muhimmanci musamman a mu al'adun mu na Hausa. Rashin kira manya na gaba da kai da da sunansu ko da yaya ce ka kira ta da anti in wa ne babba ka kira shi da bro ko uncle. Hakan yana ƙara nuna bada girmamawa a gare su.

Eh, abun da yake ƙara ma nishaɗi shine wannan gardama. Domin zamu je tare mu kalla wasa tare a yi kuma a ganmu tare. Amma in aka dawo majalisa aka zauna sai an yi wannan jayayyar da gardama, zaka ga ana tayi. Domin shine musabbabin abun da yake kawo jayayyar da a da tsakanin masoyan kulubuka mabambanta.

Tabbas na kan kare wayata daga ƙwayan cuta. Wani lokacin, lokaci bayan lokaci nakan yi sikanin sannan kuma na kan goggoge duk wasu ket ket da wasu abubuwan da na tabbatar da ba masu muhimmanci bane a gadina. Domin wani lokacin su irin wa'annan abubuwan su ne suke rikeɗewa su zama ƙwayar cuta da waya.

Dan babu aiki ko karatu, nakan yi amfani da, ah, game a wayana ko kuma kallon wani film da nake son kallo, sai na kalla. Na samu nishaɗi ta wajen wa'anan abubuwa. Wani lokacin kuma nakan je majalisa domin hira da abokai ko na je na yi game ɗin snooker. Shi ma yakan ba ni ƙayatarwa da annashuwa.